Aaa, karatu kafin kwanciya yayi ana ƙarfafa shi sosai sosai. Duk wani wanda ya san muhimmancin wannan to lallai yana yi karatu kafin mutum ya kwanta. Tabbas kuma da yake Allah ya kawo wani zamani na samun duk wani nau'in abu da kake so na karantawa za ka samu. So to amma mu da yake ya zama nan mu musulmai ne, mabiya mazhaban Ahlul baiti. To akwai abubuwan da muke karantawa na addu'o'i da surori ma na Alqur'ani. Eh wanda tsarin shine zai ba ka daman kwashe lada sosai sannan kuma ya ba ka kariya. Kaga wannan combination ɗin ai ba ƙaramin lamari bane. Abu a lokaci guda ya ba ka lada kuma ya ba ka kariya. Kaga ba za ka taɓa yin wasa da shi ba. Eh tabbas kafin na kwanta ina karatu kuma hatta bayan ma na karatun Alqur'ani da sauransu. Akwai karatu littattafai saboda ya tabbata cewa yin karatu yana rage depression, yana rage damuwa da sauransu. Yana sa mind ɗin mutum ya zama free a wannan lokacin. So in mutum yana karatu hankalinshi gabaɗaya yana kan abun da yake karantawa. Irin tsalle-tsalle na mind ɗinna ba zai dinga zuwa mashi ba. So kaga kaman magani ne ma na samun bacci natsatse, mai zurfi, mai tsayi, mai gamsarwa. Shi bacci yana jawo haka. Tabbas ana yin karatu yana jawo haka. Tabbas da jimawa na ga wannan. So har ya zamana ina so ya zamana in zanyi in lokacin kwanciya na yazo dab. To abu na ƙarshe da nake so in dinga yi shi ne karatu. To duk da yanzu kamar yadda na faɗa muku zo wani zamanin da da video, da audio, da text duka sun zama abu ɗaya da ake samunsu. To na zo na kwanta gaskiya yawanci dai yanzu a na fi kallon videos ne. Eh sannan a ƙarshe na yi wannan karatun surori ɗin da tasbihai. To amma ina so ya zamana karatun zanyi da yawa yanzu in sha Allahu haka zan dawo yi. Ya zamana karatun shi zanyi da yawa. Videon kusan na daina kallo ko kuma ya zamana saura awa ɗaya ace na gama kallon video. Sai na ainihin kwanta ko kuma kafin na kwanta sai na yi wannan karatun Alqur'anin surori da kuma azukaru. To wannan ke nan. Amma lallai a yanzu kam gaskiya video nake ina kallon videos ne. In ya rage kamun saura min awa ɗaya in kwanta. To zan zo ina karatu ina karanta videos daga tun da ina shinkaro da articles sannan ga videos kuma. To amma abun da ya kamata na dinga yi shi ne ya zamana karatun shi yafi yawa misali. Ya zamana ma kusan shi zanyi handred pacent daga saura awa ɗaya. Tun da zai taimaka jikin mutum ya sake dopamine da waye waye wannan sinadaran jikin ƙwaƙwalwan masu sa jin daɗi da natsuwa. Zasu sa sassauka a ƙwaƙwalwan mutum. To wannan yana natsar da mutum ya sa mutum ya sake jikinshi, ya sake har jikin yaɗan yi nauyi saboda shirin zuwan bacci. To kuma ga shi damani ina da matsalar rashin bacci na insomnia. To wannan karatun matuƙa zai taimaka min sosai. Eh, eh to in sha Allahu ina sa ran daga yau ɗin nan zan fara karatu na kusan awa ɗaya dab da kwanciya. Saboda na more daga abubuwan da suke faruwa bayan mutum ya kwanta musamman na kan yi la'akari da ina fama da rashin bacci. To ni zai taimake ni matuƙa. Dan na tuna akwai lokaci ina Kano, lokacin da matsalar rashin bacci na ma ya kai gaya. To lokacin akwai wani rana bana taɓa manta ba. Na kwanta ina riƙe da waya ina karatu kawai bacci ya ɗauke ni. Na yi mamaki wannan abu. Duk da a lokacin a na sha-sha rubutu da wasu abubuwa dai wanda su taimaka min. Amma irin wannan ɗin na ranan ya ba ni mamaki gaskiya. Saboda har yau ina tunanin to menene wannan karatun da na yi ne hankili na ya koma kan karatun ko kuma a zunzurutun shi wannan karatun ne da yawar rubutun ne da na sha mai ƙarfi. Ya sa nake jikina yayi nauyi har bacci ya zo ya ɗauke ni a lokacin. Ina mamaki wannan abu.

Wannan tambaya ya ban dariya to in zan faɗi gaskiya ina yi. Ina yi tabbas. Saboda musamman yanzu da yake ana sanyi to yin waƙan yana taimakawa wajen ɗauke hankalina daga damuwa da sanyin ruwa tunda bana ɗumamar ruwa gaskiya. So ina waƙa, ina rera waƙa gaskiya kenan. Kuma irin waƙan da nake rerawa yawanci na reggae ne, na king of reggae Bob Marley. Ina yawan rera waƙoƙin shi gaskiya ina wanka saboda irin saƙon da yake dashi a cikin waƙoƙin shi yana aika saƙo masu ma'ana. Yanzu misali akwai wani waƙa Positive Vibration. Ka ga Positive Vibration shi kam faka ma wa'azi wa'azmi a ciki yana maganan idan kullum kana faɗa kana samu matsala. Kullum kana faɗa to yake cewa tamkar kana, kana kira ne zuwa ga shaidan. Kana miƙa wuyanka zuwa shaidan sai yake cewa to tunda haka ne mai yasa baza a taimaki juna ba a kan hanya. Mai yasa baza a taimaki juna ba a kan hanya. A sa abubuwa suyi sauƙi kamar yadda yake ba. Kawai ya ɗan ƙara sauƙi eh. Ya ce ka buɗe hanyar da zaka dinga samun abubuwa na nishaɗi a rana. So irin dawan nan maganganu masu ma'ana haka haka yake ta waƙan. Sai ka nuna cewa Positive Vibration sannan ana faɗin son Ubangiji, Jah love, dame irin dawan yana abubuwa. To sai ya zama na ma sanyin ruwan ma ba zai dame ni ba. Hmm. So wannan kenan. To wani lokaci kuma na kar rera na hip hop ma irin na musamman especially na Tupac da sauran su irin wayan nan. To wannan wanda na tuna yanzu kenan. To amma dai ba wai ina yawan yi ba ne gaskiya. Ba wai kullum kullum nake yi. Idan a sati zan yi biyu wuce sau ɗaya ba. To kaga kenan bana yawan yi amma ina tuna inda zan yi. To yawanci na Bob Marley nan ne nake ji, nake rerawa saboda saƙon da yake ciki. Sai wani lokaci na Michael Jackson ma na pop. Na kar rera wannan ma. To na Hausa kan wannan ne nake yi ne gaskiya. Waƙoƙin Hausa da nake rerawa a banɗaki ina wanka bazan iya tuna su ba. Um ma na taɓa yi ba kenan. Dan wannan da nake tuna wannan yayi su ne wayan nan da na ambata muku. Na Bob Marley, Tupac sannan wani lokaci Michael Jackson. To gaskiya bayan wannan bazan iya tuna wanne ne wani mawaki ne nake rera waƙan shi ba. Saboda su wayan nan da nisa fo yawanci a waƙoƙin su musamman biyun farkon Bob Marley da Michael Jackson, eh da Tupac su suna da saƙo sosai. Waƙoƙin su na ƙwatan 'yanci da cije wa akan ƙwato hakki. Da irin waƴan nan maganganu ne zaka ji sunayi a cikin waƙoƙin su. So wannan zai saka ka dinga jin, ka dinga sa rai cewa oke lallai to akwai wani rana da zaka kawo ƙarshen zalunci da koma baya a cikin al'umma ta hanyar haɗa kan mutane wajen su yaƙi zalunci da azzalumai. Duk wannan a dalilin waƙan nan ne fa. To kaga kenan waƙa hanya ne babba na isa da saƙo wajen farkar da mutane wajen ingiza su zuwa yin abun da yake mata. Tunda ba kowa da kowa bane mama yake an kara cewa ga abun da yake mata ai, ga abun da yake mata ai. Amma idan masu waƙoƙin nan suka shajja a mutane to zaka ga wani yace oke haka ne fa. Abu kaza, abu kaza da yake mana irin hankalin shi bai dauke ba amma in ya ji waƙa ana faɗa ya ce lallai an tauye mana hakki saboda haka zamu tashi muyi duk abun da zamuyi domin ƙwato hakkin mu. Eh wannan kenan. To gaskiya na kar rera waƙa a banɗaki. Eh ban san ko yanzu zai ƙaru bane ba ma ko zai ragu amma na fi tunanin zai ƙaru ne saboda ai dama kaɗan nake tunda na ce muku a sati bai wuce nayi sau ɗaya ba misali wanda nake iya tunawa. To kaga ai ƙarshen ta zan ƙara nan gaba kenan.

Lallai kuwa, kullum ina kulle ƙofa da daddare in zan yi barci. Kai in ma ba zan yi barci ba ma, in zan fita da yake gidan da nake, gidan haya ne. Akwai apartments guda shida, two bedroom da parlour da kitchen da banɗakuna guda biyu a kowane bedroom. To, idan zan fita ina kullewa. In ina ciki ma in ba wani baƙo ne ya zo ko wani ne ya ziyar ceni ba, a kulle yake na ma duk da ina cikin. Saboda, a ƙofar bai cika kama wa da kyau sosai ba. In wani iska mai ɗan ƙarfi ya zo, ya hura zai iya buɗe ƙofan. So ina kulle shi, na shigowa yake. To ta baya ma akwai wani ƙofa inda wannan ƙofan inna buɗe shi. A nan ina da ɗan shuke-shuke na, na lemongrass. Sannan ina da igiyan shanya a wajen an yi domin wanki a wajen ake rataye kayan. Sannan wani lokaci neighbours dina ma suna amfani da igiyan domin shanya kayansu. Sannan kuma ta wajen ne akwai fanfo wanda masu gidan suka jawo shi wa kowane apartment ta baya. A nan za a yi wanki da sauransu a daidai nan ake yi. To wannan shi ma kullum a rufe yake. Shi kam ya fi zama a rufe ma saboda shi kaga back door ne. Ta nan za a iya shigowa ciki ko kuma kai ka fita waje ta nan. To tunda shi a baya yake ƙaga ko da yaushe a kulle yake. Sai kuma akwai dustbin irin wanda nake zubar da irin su ganyen shayi. Kai musamman ma ganyen shayin ne. Ina zubar da ganyen shayi kullum. E, saboda ganyen yana yin yawa haka kuma, e ya zamana ya gama aikin shi. To dole na zubar. To wannan ƙofan ne nake bi nake zubarwa da. Ɗin, in na gama abin da zan yi. Ko da yake shi kam ma ba ɓata lokaci. Ina gama zubar da ganye in na shigo da butan shayin sai kulle ƙofan. Sai kuma inda abun da yake jawa nake ƙara buɗewa. Still dai a bayan ne. A akwai abubuwan ɗaga nauyi na da na yi sassakawa a wajen. E, irin abun da nake ɗaga nauyi, abun daya shafi, squatting, inda nake ajiye wa akwai structure ɗnda nake ajiye barbell in ina squatting. Sannan a haɗe yake da kuma wanda nake pull ups, e da chin ups duka. Sannan a gefe kuma akwai wani structure da nake ajiye nauyin na chest press, na inclined da flat chest presses duka. To duk a wajen su ke. Sannan akwai dumbbells ɗina a wajen. Da daidai irin wa'yannan abubuwan. So kuma kullewan da nake yin dai saboda muhimmi dai saboda security ne. Amma gaskiya wajen na mu akwai security. Zai yi wuya ka ga wani ya shigo da niyan zai cutar da mutane a wajen ko sata ko wani abu. Dan akwai lokutan da ma mun taɓa yin barci muka manta ƙofan a buɗe kuma ba abun da ya faru. Na gaban na shigowa cikin gidan ta gaba. Akwai lokacin da duka mu, da ni da wani yaron da da muke kwana, muka sha apa muka yi barci. Shikenan sai ya zamana, ƙofan ya buɗe, ya wangale. Da wani zai shigo a ranar da dare zai iya shiga cikin sauƙi. Yazo yayi abun da zai yi, yayi sata imma ka she wani zai yi duk zai iya. To sai da gari ya waye ne shi wanda muke zama da shi yake ce min taɓ, yau fa a buɗe muka kwana fa. Na ce a haba. Ya ce wallahi. Na ce kai. Ta. To Allah ya kare, Allah ya ƙara kare wa. So kuma dai gaskiya a shi wannan ɓangaren anguwan da nake gaskiya. Ban taɓa jin ma wani ɓarawo ko wani yayi sata ko wani yayi wani taɓa jin irin wannan ba. Ba kamar can gidana na da ba. Shi kam ana shigo ma na ma. Ga shi na kulle da yake shi yana da ɗan tsayi gidan. Na kulle tun daga bakin gate. Na kulle gate ɗin. Amma zamu tashi mu samu. To inda kitchen ɗin mu yake kamar a buɗe yake haka. Ba wani ƙofa. Lokacin ina da shuga sannan akwai wani wuƙa. To kawai ranar muna tashi kawai muka ga babu shuga babu wuƙa an sace an tafi da shi. Akwai lokacin da ma an ƙara shigowa ma aka ɗauki, mene ne kam aka ɗauka ne? Ko tukunya ne ina ji? Amma shi mun zo mun same a waje ina ji kayan ya yi mishi yawa. Sai ya bar wa'yannan nan saboda.

Eh, to gashi nan dai. Kasan wa ɓangaren da muke a duniyan nan, ana hiyan da muke, ana hiyan ma da kusuran da muke, a kusuran da muke, ma ƙasan da muke, Najeriya. Wato ƙasa ce wato maras tsari sannan kuma akwai zalunci, baƙin zalunci sosai. So abun da yake ƙarince shine ya kamata ce WiFi zai sauƙin samu amma yanda ma za ka samu internet access din sai dai wai ka sayi data ta SIM card dinka. Wanda inda zaluncin yake shine a maimakon a ce misali ka saya kawai a wata ne za a kirga, za ka ci kuɗin kaza a wata. Amma muguntan da suke yi suna ƙirga megabytes ne zuwa gigabytes da ya kai wani adadi kawai sai su ce ma datan ka ya ƙare. To wannan al'amarin gaba ɗaya shi yake janyo wa mutanen Najeriya cikas wajen mu'amala da internet. To WiFi ɗin ma in kana da shi misali kana da router in ka sa irin wannan katin duk dai haka ƙirgin yake. Zai ce misali kana da gigabytes kaza to daga lokacin da ka sa ka fara amfani da shi an fara ƙirgawa. In ya ƙare ko wata bai ƙare ba ko a sati biyu ya ƙare shi kenan sai ka ƙara sabon seyin data. Kaga wannan ai zalunci ne ai. Gashi dai mutum yana da router to sai kwanaki ne ma da aka ɗan samu dama dama ana iya samun data sim mai unlimited data wanda dama haka ya kamata daga kamfanin Airtel. To ana nan, ana nan muna amfani da shi, muna amfani da shi ya akayi, ya akayi. Ina ji masu telecom kamfanin sun, sun gane ana haka sai suka, sai ya zama da zarar ka fara amfani da shi kwana ɗaya, kwana biyu, tsanani kwana uku sai ya tsaya. Sun gano. So, sai airline shi kuma da ake na MTN. To ni kuma MTN abun mamaki, abun takaici, abun baƙin ciki. Area da nake babu network ɗin MTN mai, na 4G. Ba shi da ƙarfi kwata kwata da ya fara zai dinga tsayawa ba zai na streaming ba da sauran su irin wannan. So abun yana ɓata, mu da shi kuma Airtel yayi tsada. Dole in zan dinga siya sai dai in dinga siya proper yanda suke da shi kamfanin suka tsara. Wajen dubu ɗaya da ɗari biyar za ka kashe a watan samun gigabytes biyar kawai kuma ba zai ma kwana bakwai ɗin ba ma ya ƙare. Ka gani? To wannan kenan. So akwai WiFi babu, akwai, akwai, akwai, babu, babu. Akwai kamfanin da akwai telecom kamfani babu kuma yayi tsada. Eh. So a gidan compound ɗin da nake babu. Munada router ɗaya bane da kowa yake amfani da shi a ko wanne apartment da na shi. Eh, ko wanne apartment da na shi. Wani bawa bashi da router kawai nakan waya ya ishe shi. Eh, lallai. Nan ina zo kama na wa router na kunna a wayar ko wanni abu, zan gan ya kamo min. Bai wuce router ɗaya ko biyu ba kuma compound mutum mu shida. To ka gani? Wannan jiya na. So kama yanda na faɗa akwai akwai babu babu. Akwai in the sense that eh akwai internet service, akwai router babu kuma in the sense that yayi tsada. Yanzu ya za a yi a ce dubu ɗaya da ɗari biyar ya ba ka five gigabytes kawai. Ina tuna fa lokacin da nake Malaysia fa kuɗin da nake biya a wata na internet gaba ɗaya, gaba ɗaya a wancan lokacin dubu bakwai ne da ɗari biyar. To kuma da ya zamana ma ba ni kaɗai bane raba kuɗin muke. Wannan ya bada 1500, wannan ya bada 1500 haka. Kuma wannan internet access din is unlimited har sai wata. So ko gigabyte dubu mutum zai sauƙe ba zai taba tsayawa ba. To wannan shine abun da ya kamata a ce anan ma anayi. To amma saboda zalunci da kuma lalacewar masu neman kuɗi da basu waye ba sai ya zama da ana exploiting ɗin mutanen. To ama dai yanzu dai akwai Star link muna tunanin za mu fara amfani da shi. Mun yi install ɗin shi mun samu router a ƙasa. Shi zai zama irin tsarin na duniya ne unlimited ne kawai dai wata ya zaka dinga biya. To wannan shine abun da ya kamata saboda haka Starlink zai kawo mana sauƙi wajen yaɗa abun nan WiFi. Eh.

Eh, lallai kun yi irin, kun yi makamancin wannan tambayan a baya. Eh, lallai ni da yake dama bana son shugabanci, bana sha'awan shugabanci. Koya za a yi bana karɓan responsibility nauyin shugabanci. Eh, saboda na san hatsarin da yake ciki. Na san nauyin da yake ciki akan wanda ya hau kan mutum. Na san yadda za tsai da mutum a gaban Ubangiji. So abin da yasa na ke faɗin wannan shine, ina so in ce duk da na ƙyamace shugabanci na guje shi, ina tsoron shi. To akwai inda nake ba da gudummawa na. Gudummawa na ina bayar da shine wajen bada shawarwari da faɗin ra'ayoyi irin nawa. Kaman yadda kuka faɗa, kuke tambayan yana ke ba da ra'aya wajen aiki. A aiki shine to abu na farko dai mutum ya dinga tuna shi ɗan adama a duk inda yake abu ne mai daraja abin girmamawa. Abu na farko kenan. Dan adam Allah ne da kanshi ya ce ya fifita shi akan duk wani halitta. Saboda an turo mana manzan Allah Sallallahu Alaihi da Ali da Ahlul Bayti a ciki. A cikin wannan halitta aka turo su. Na 'yan Annabi Adam. To na biyu wato mutum-mutuntaka. Eh, mutuntaka. Na uku kuma ƙyamatan duk wani yanayi da zai bayar ga cin mutunci da irin wayen nan. To shi ka gan ka zo ba da ra'ayi sannan na huɗu kaskantar da kai. To in ka zo ba da ra'ayi duk sai ka tabbatar wayen nan abubuwan sun shiga ciki wajen ba da ra'ayi naka domin ba haka ba. To ra'ayin ka zai iya zuwa ta ɗauki nau'in ko ji da kai ko girman kai ko kana jin kafi wasu ko kana ƙasƙantar da wasu ko kana sauka wula'akanta wasu. In ba ka zo da wannan tsarukan ba. Dan adam Allah ne da kanshi ya ce ya fifita shakan duk wani halitta. Saboda inka riki wayannan to zaran kazo kana magana kowa zace a, a wanana yana da mutunta mutane yana kaskan tadda da kai, ya san darajar dan adam saboda haka sai kaga ya zamana ma ra'ayin naka in ka zo faɗa yana saurin karɓuwa a wajen mutane. Mutane suna girmama ra'ayinka saboda a yi dama duk abin da ya ji shi zai dawo. To kai ka je ka sa abin ya ji a matsayin ka girmama su, ka daraja su, ka ƙaddara su, ka ba su mutuntaka. To sai ya zama na in ka kawo ra'ayi sai ka ga musamman wayanda kuke aiki tare kud da kud. Za ka ga suna haba-haba. Suna Allah-Allah su ji mene ra'ayin da zaka bayar. Kuma bugu da ƙari suna cikin shaukin su ka sun aiwatar da wannan ra'ayin naka. To ka ga wannan kenan. To wannan shine muhimmancin tabbatar da wayen nan ƙa'idodi din. To amma na fa in ya zama na ba akan wannan mutum ya ginu ba. To in ka yi magana akwai wanda zai ji oke musamman a ce wane aka tunda wajen kawo ra'ayi ka ga wani zai kawo na shi, wancan zai kawo na shi, wancan za ta kawo nata. To idan ba ka bi wayen nan ƙa'idojin ba akwai inda in ka yi magana sauran mutanen za su ji oke wato ka rena ra'ayin su kenan. Ko ka mayar da su wasu samin suke yi ba. Renin da yake nan tunda ba zai wuce wasu samin suke ba tunda suna wajen aiki. Ka rena ra'ayin su. To. To ka ga in ya zama na kuma an samu haka wannan akasin daga inda suka ji ka rena ra'ayin su, kana musu ganin shashashu, ka rena yan da suke tunani da sauransu. To ƙiyayya da gaba za ta kau. Za ta kawo, za ta kunn to. Eh, ƙiyayya da gaba da riko zai faru a wannan lokacin. To ka gan menene nasaran, menene amfanin haka. Menene tijiyan haka. Bayan wajen aiki ana so yana ya zama kaman, kaman dangi ma. Saboda a tabbatar da ci gaban aikin da ake a kai. To amma a ce abu ya lalace har ta kai ga ana gaba, ana jin haushin juna, wannan yana jin haushin wancan wancan. Ka ga wannan kuma baya ne a yi. So wannan shi ne haka nake bi nake bayar da ra'ayi gaskiya. Wannan kenan kuma zan iya cewa lallai wannan ƙa'idojin da na gindaya wa kai na tabbasu na aiki. Don har yau ban taɓa ba da ra'ayi na naga wani ya ɓata rai ko ya yi ƙananan maganganu ko wurin shi ya ɓaci ba. To kai.

Wannan tambayar ne wanda musamman mu musulmai yana da muhimmanci a wajen mu. Musulman ma mabiya mazhaban Ahlul Bayti. Eeh. Ai shi dama addinin Musulunci akwai wani fadi na annabi da yake cewa "an-nazafatu al-iman" wato tsafta yana daga cikin imani. Mutum a dinga ganin shi tsabtsab, fesfes, yayi gaye abun sha'awa to yana daga cikin imani. Eeh. To yanke farce yana daga cikin tsaftace jiki. Inda shi farce kaga wani abu ne wanda a karkashin shi kwayoyin halitta na cuta da sauran su zasu iya samun wajan zama ta hanyoyi da dama. Yanzu misali in mutum ya kwashe wani abu mai datti, misali kuma akwai farce a jikin shi to karkashin farcen nan kawai nan kwayoyin cutan zasu iya shiga su dan zauna. Ko mutum yayi tsarki bayan yayi bayan gari, ka ga hannun ya taɓa wannan in akwai farce nan ma zai ɗauki abubuwa. To ka gaka kenan farce abu ne wanda ya kamata a kai a kai a dinga yanke shi. Eeh. To kuma ya danganta kowa da akwai yanayin yanda farcen yake saurin fito mishi. Wani za ka samu bayan sati sati yake yankewa. Wani bayan sati biyu, wani bayan sati uku. Haka dai. Sannan kuma akwai wanda ba wai ma yanayin saurin fitowan ba ne. Yanayin sanin muhimmancin yanke farcen shine yake tabbatar da yaushe zasu yanke. Don akwai wanda shi zai iyan yin wata bai yanke ba. Ka ga saboda bai san muhimmancin yankewa ba, bai san illan barin farcen ba. So amma mutum ya sani to wani za ka ga sati biyu. Yanzu kamar ni ina ganin a sati biyu nake yanke farce saboda nan ne zai fito yayi daɗin yanka kuma bai yi yawa ba. To wannan ke nan. To kuma a cikin faratun ma na hannu da na ƙafa ka ga na ƙafa bai kai na hannu saurin fitowa ba. Dan zan iya yanke farce na hannu sau uku ko huɗu amma na farcen ƙafa bai fito ba. Wannan wani hikima ne na ubangiji saboda abun mamakin shi ne idan misali girman faratu ne ka ga na hannun ya fi sauran duka, eeh, yatsun ƙafa banda babban yatsa. Hannun yatsun ƙaf-- hannun sun fi duka yatsun ƙafa girma banda babban yatsa. To kaga kenan da ya kamata ace su zasu riƙa fitowa amma wani hikima na ubangiji da tsari na shi sai ya zama na, na hannun shi yake saurin fitowa tare da ya fi na hannun na kafa girma in ka cire na babban yatsa. Kuma saboda ana so abin ya zama na ɗabi'a al'ada akwai wani zikiri da ake yin ana yankan farcen. Da mamu abun da Ahlul Bayti suka koyar da mu ranar Juma'a ake so a dinga yankewa. To in ka zo yankewan ana wani ambaton Allah, ana salatin annabi sannan kuma ana cewa ina kan wannan sunnah na annabi Sallallahu alaihi wa ali. Kana yankewa kana faɗin haka saboda abun ya zama na ya shafi ruhin ka. Ya zama na abun yana taɓa ka spiritually. To ka gani? To muhimmancin shi ya kai haka. Shi ya sa ai ba ƙyale da za a ce kawai ka yanke amma a'a sai aka ce as kana yankewa ka dinga yin wani salati sannan kana cewa muna kan wannan, ina kan wannan sunnah na annabi Sallallahu alaihi wa ali. Kamar yadda a wankan Juma'a ma ana faɗin irin wannan. Ana shaidawa babu abu bautawa daga siyasa Allah sannan kuma za ka roƙi Allah ya sa ka a cikin bayin shi masu tuba masu tsarki. To haka shi ma na farce. Shi ma as kana yi kana yin zikiri kana faɗin wannan "Allahumma salla 'ala Muhammadin wa ali Muhammad wa 'ala sunnati Muhammadin wa ali Muhammad." To haka ake so. To wasu ruwayoyi ma sun zo a kan cewa ana so tun ranar Alhamis mutum ya fara yankewa in ya so ya bar koɗa guda ɗaya ne sai ya ƙarasa ranar Juma'a. Lallai na ga wannan ruwayan. To amma dai ni gaskiya kawai ranar Juma'a an nake. Ina ji bai wuce sau ɗaya na taɓa yin wannan na yanke ranar Alhamis. Na yanke duka faratu sai in bar guda ɗaya ranar Juma'a na yanke shi. Ina ga bai wuce sau ɗaya na taɓa yin haka ba gaskiya. To wani lokaci kuma ina mantawa saboda ranar Juma'a shi ne zaɓaɓɓen ranar da ake so a yanke farce. Yanzu ka ga wannan Juma'an da ya wuce ina manta banyi ba gashi faratun sun ɗan fito. So yanzu sai Allah ya kai mu wani Juma'a ko yau ma, yau Lahadi ko yau Litinin zan iya yankewa in ta kama saboda sun ɗan yi tsayi. So ni dai a sati biyu ina yankewa sau ɗaya. Sati biyu sau ɗaya.

To, lallai. Wa to tambayoyin na ina jin daɗin su saboda sai ina ganin kafin ana so a san yanayin yadda nake tafiyar da rayuwana ne. Yawancin tambayoyin ina jin daɗin su gaskiya. Kuma ina jin daɗi da zai zama na ina ɗaya daga cikin masu wayam muku dakai a addininmu na Musulunci. Saboda abu kaɗan za ku ji ina maganar addinin Musulunci. To ai da yake shine cikakken addini, shine wanda ya zo a ƙarshe, wanda ya zo tare da annabin ƙarshe aka bar mana shi. To shi ya sa shi bai bar komai. Bai shi ya sa a kuka zai wuya akwai tambaya irin wannan ba tare da kun ji na ce mu Musulmai musamman mabiya mazhaban Ahlul Bayti tun da kun san an samu rabon kai. Musulmai akwai wayanda baruwansu su da wanda annabi ya ce a riƙo da su. Akwai kuma wanda annabi ya ce a yi riƙo da su wanda suke bin su. To mu muna daga cikin na biyun ne, mu muna bin su. Muna bin Ahlul Bayti. Eh. To akwai ran Ahlul Bayti, akwai al'amura da dama da za suke sa a taro, a sati, a mako muke yin taro. Eh, yanzu misali, ah, ɗaya daga cikin imamai na Ahlul Bayti yana cewa ku raba lokacin ku yi zuwa gida huɗu. Na farko na yin munajati tsakanin kai da Ubangijinka. Na biyu yin, ah, amfani da rana domin ka samu abun cin ka na yau da gobe, neman kuɗi kenan. Na uku ka zauna a cikin muminai yanuwanka wanda zasu nu na ma kusa, kuren ka su ankarar da kai. Na huɗu kuma ka more wani halattacin abu na jin daɗi. Sai dai to wannan na ƙarshen more halal wanda za ka ji daɗi shi zai taimake ka kai duka ukun. To ka ga ke nan a cikin wannan an dunƙule abubuwa da yawa na rayuwa, an dunƙule rayuwa gaba ɗayinta. To a cikin wannan fadin nashi ka ga zamu iya cewa wannan magana abu na ukun da ya faɗa cewa ka zauna a cikin muminai yan uwanka ka su nuna ma kurakuran ka ka gyara da sauransu. Ka ga wannan a nan za muce ya kawo maganan taro ta yanda idan misali ya danganta tun da yanzu mu zamuyi inda muke ana yawan aiki sosai mutum zai fita aiki tun safe ba zai samu dawa ba sai dare. To a yanda shi imamin ya faɗa ka ga a rana ya ce to mu ranan nan mu ya zamani a cike yake da aiki. To za ka iya zaɓan rana a ƙarshen mako ko Asabar ko Lahadi. Tun da nan inda muke ba tsarin Musulunci ake ba Asabar da Lahadi ne hutu. To sai ya zamana wannan magana na ukun da imamin ya faɗa sai ka ƙaddarar da shi ranan Asabar sai ka zauna a cikin yanuwa ko Asabar da Lahadi su ganar da kai matsalolin ka, ka ankara ka gyara. Wannan ke nan. To ɗayan kuma suma abubuwa ne sun biyu zuwa uku. Akwai taron da ake yi a mako ranan Alhamis. Ana wani addu'a da ake cewa addu'a ukumail. Addu'a ne wanda yake farkar da zuciyar mutum, yake nuna tsananin kusancin mutum zuwa ga Allah da tsananin ne buƙatuwa zuwa ga Allah da ɗan adam yake da shi. Da kuma tsananin sa rabo da tsoron Allah, da sa rabo a kan Allah da kuma tsoron Allah. Da kuma gane Allah yana da iko a kan kome duk rahama nashi ne da sau. Irin dai wayan nan abubuwan. To wannan addu'a ana yin shi ranan Alhamis. Ka ga dab da ƙarshen mako kenan. Ko in ce, eh dab da ƙarshen mako ranar Alhamis ake yin shi. To bayan wannan akwai kuma wanda ake ranan Talata. Shi kuma ana ce masa addu'ar tawassul. Shi addu'ar tawassul, tawassul kalma ne na Larabci da yake nufin kamun ƙafa. Ka kama ƙafa da wani mai daraja a wajen Ubangiji domin neman biyan buƙatanka. To muma matsayimu na mabiya mazhaban Ahlul Bayti an koyar da mu irin wannan addu'an wanda su annabi Sallallahu Alaihi Wa alihi da 'yar shi Saidah Zahra da ayima guda shabiyu su ne abin kamun ƙafa na ƙololuwa wanda mutum zai samu biyan bukata. To an koya mana cewa ranan Talata muna haɗuwa bayan magariba da isha. A yanzu zamuyi cewa wuraren ƙarfe takwas kenan na dare ana zama ana yin wannan addu'an. Shi ma na manta ban gaya muku addu'ar ukumail din da ake ranan Alhamis shi ma a yanzu irin yadda lokaci yake tafiya ƙarfe takwas ake zama ake fara yin shi har a yi a gama ya tinƙari kusan awa ɗaya. To shi kuma dua ul tawassul bai kai addu'ar ukumail tsayi ba tun da shi sunayen annabi ne da Fatimatu Zahra da ayima.

Lallai, an san wannan tambayan ba shi da daɗi. Wato asali na mutum ne wanda ba na son shan magani kwata kwata. Na gwammace in ma rashin lafiya ya kama ni a dingamin allura. Na fi jin daɗin, na fi jin dama dama allura akan magani. Eh, saboda ni kuma hakan ne ke magani, musamman maganin malaria. Kai! Ina jin warin shi sosai. Irin su Lonart da sauran su. Ban mata ba ɗanɗanon irin su wani akwai wani Artekwik ko Artimita kome. Duk wannan ban san inda suke ba. So, sai ya zama na ma idan na yi rashin lafiya, dama ni gaskiya ciwon da nake a shekara malaria ne. Wannan shekarar ne ban sani ya kai ba na yi typhoid, amma dama ni ciwon da nake a shekara malaria ne. Shi ne kuma cutar da nake sha wa magani. Ba kaman muraba. Ba kamar muraba. Shi malaria da typhoid dole sai da magani da allura ma. Typhoid kam hadda allura. Toh, idan na yi wa'inan ciwukan lallai ina shan magani har sai na gama shan dose ɗin amma da ina shan shi ne da irin soda, soda ɗinnan. Duk da noma li ba na sha to wai don ku gane wari maganin ne yake sani nake ainihin, ah, sayan irin su coke. Musammman ma coke nake saya saboda ya kashe min warin. To wannan ke nan. To bayan ga haka lallai na shiga wani matsala wanda duk da yin magani na ya lizzinta min dole in dinga shan magani saboda ina da wani matsala na damuwa da rashin bacci wanda ya kai ni ina ganin likitoci kullum sai na sha maganin antidepressant da antipsychotic. Antipsychotic din saboda ya yi nakin ina. Don ya nakin dina ne. E, toh wannan ina shan su kullum da da dare wuraren ƙarfe takwas haka. Toh in na sha, in sha Allahu sai in bada awa ɗaya da rabi. Bayan awa ɗaya da rabi sai in kwanta. Toh in na kwanta wani lokaci in na yi sa'a daga lokacin da na kwanta bazan kai awa ɗaya ba sai bacci yazo. Wasu lokutan kuma wanda suma suna da yawa in ban yi sa'a ba sai na kai awa ɗaya idona biyu, awa ɗaya da rabi, awa biyu duk bayan da ba yi. Sai na rasa gane toh wai me yasa maganin baya aiki kullum kullum. Tun da dai gashinan magani ne dose din babba ne mai ƙarfi ya kamata ya danne ni amma lallai akwai lokutan da tare da shan maganin bana yin bacci. Ko kuma in ce baccin da zan yi ya wuce awa ɗaya, awa ɗaya da rabi ko, ko minti talatin ma wani lokaci amma dai wannan ba, bai cika faruwa ba gaskiya. Sauran kuma yanda nake samun matsala shine nakan farka. Ko da na sha maganin na kwanta in na fara bacci, yanda ka san ko da yake an ce akwai na boyisake dendrism shi ne yake sa ni nake farkawa. Sha biyu na yi, dama ina shan maganin takwas da rabi ne. To in na kwanta goma to sha biyu na yi sai na farka. Toh sauƙin da dai da Allah ya sa nake samu ina komawa. Toh akwai lokacin da komawa ma yake so ya zama matsala. E, in na farka shikenan. In na farka sha biyu sai yanda hali yayi kawai ƙarshen ta sai na kai asuba idona biyu. Na sha wahala a wannan lokacin ko kuma na samu ƙarin awa ɗaya shikenan. Wannan ke nan. Toh bayan wannan magungunan gaskiya babu wani magani da wai nake shan shi kullum kuma shi ma wannan din ina fatan Allah ya matso da lokacin da zan daina shan shi. Kuma daga cikin matsalolin da nake samu in ban yi bacci ba akwai daure wankai. Na ji kai na kama an tamke shi da igiya. E, ta ciki ma ba mata waje ba. Yana daga cikin abubuwan da nake ji toh. Na jima dai ina ta neman magunguna na asibitin, na asibitin kam shi ne constant shi kam ko da yaushe ina kai saboda shi kai sai ina ganin amfanin shi. Amma irin na su rubutu da me me na gwada, na gwada shuru sai wani lokaci dai bazan taɓa mantawa ba a Kano na fara shan wasu rubutu. Akwai rana ina riƙe da waya ina kwance ina karatu kawai bacci ya dan ɗauke ni na mintuna ko seconds ne sai wani ya zo ya tashe ni. Toh ban san wannan abun ne ya aiki ba ko a don hankali na yana kan abun rubutu ne. Karatu ne toh gashinan. Domin ni kullum ina shan magani amma na matsalar rashin bacci.

Eh, lallai app ɗin da nake amfani da shi don saƙonni kam gaskiya WhatsApp ne. Shi ne wanda zunzurutu don saƙo ne nake amfani amma yana saƙo-- ina amfani da wasu apps wanda su ma ana iya saƙo amma gaskiya su har ga Allah sai nayi shekaru ban tura saƙo ta nan ba sai dai ni aka tura. Amma ni kam bana sa-- tura saƙo ta nan. Yanzu misali irin Facebook babu app ɗin da nake amfani da shi na, na shafukan zumunta kamar Facebook. Saboda a cikin Facebook akwai duka abubuwan da nake bukata na, na wayewan kai ana abun da ya shafi ilimummuka daban daban. A cikin Facebook ina samu. So Facebook ni a waje na, na fi ɗaukan shi kamar library ne. Saboda a nan zaka samu, ina samun bayanan sciences, technology, biology, physics, chemistry irin wa'inan. Da su anatomy da waye waye dai to duk wa'annan abubuwan suna burge ni. Su cardiology, nephrology duka dai ina cin karo da articles da kuma wasu videos ma ina, ina du-- ina duba su. To akwai wasu to Instagram kuma shi, shi ne ma kai tsaye nafi mu'amala da likitoci na wato abun da ya shafi lafiyan jiki. Nutrition, lafiyan abinci, irin abincin da ya kamata ka haɗa da sauransu. To ina bin likitoci akan wannan gaskiya sosai. Yanzu misali akwai wata sunanta Glucose Goddess. Wata yar F-- yar Faransa ce duk da ta yi makaranta a America. To ita abun da ya sa da kamar yadda kuka ji sunanta Glucose Goddess, ita ta ƙware ne wajen yin research akan yadda ake managing wato sugar da yake cikin jikin mutum. Abubuwan da suke sa sugar ya tashi a jikin mutum, abubuwan da suke sa ya sauƙa, abubuwan da suke sa ya zama stable haka ba zai tashi ba ba zai sauƙa ba. To ita ta ƙware a wannan fanni ta rubuta littafi ta yi me, kullum tana cinkin research da sauransu. To ina bibiyanta a Instagram. Misali za ta ce in ka zo cin abinci ga jerin yanda ya kamata ka ci abinci. Abun na farko da ya kamata ka ci za ta ce maka veggies wato ganye ki irin su karas da irin su alayyahu da irin su tomatoes su irin da yawan nan. To, vegetables kenan. Daga nan kuma sai protein ta ce. Kaga protein shine irin su nama, irin su ƙwai da sauransu, irin su madara da sauransu. Daga nan kuma sai abun da ya shafi ƙitse ƙitse, fats. Sai ka ci fats to daga nan ne sai ka ci abu mai shuga kamar carbohydrate kenan. Sai ka ci ko shinkafa ko taliya ko macaroni irin dai wannan ko dankali irin wa'inan. To in ka bi wannan daki daki ka bi wannan tsarin to level din sugar a jikinka ba zai mugun tashi ba. Steadily zai tashi kaɗan kuma ya sauƙa a hankali. To abun da ya sa ake gudun shi yawan tashin sugar, blood sugar yana yi wa jiki illa ne sosai. Yana kawo matsalolo hatta abun da ya shafi ido yana iya kawo mutum matsala a ido. To ka gani? To wannan kenan so, to irin wannan. To akwai wata ita ma haka. Ita kuma tana magana akan g-- muscles. Ban san sunan muscles a Hausa ba ina ji ba. Ya fi jijiya, muscles. Ita kuma tana magana akan muscles. Tana magana akan wani abu da ake cewa sarcopenia. Wato shi sarcopenia wani yanayi ne na jiki wanda daga lokacin da mutum ya kai shekara talatin to bayan shekara shekara zai dinga rasa muscle mass. Eh, kowane shekara zai dinga rage muscle mass. To maganin wannan shi ne ɗaga nauyi, yin aikin ƙarfi da waye waye. Shi zai taimaka ma wajen sarcopenia ba zai dinga-- a maimakon kai ya dinga raguwa ma sai ya zama na ƙaruwa kake. In ya rage kai zaka ƙara a kan abun da ya ragu sannan kuma ka ƙara a kan wannan. Ka ga a takaice ba ka ragu ba kenan. So irin wa'inan. To amma dai gaskiya to wani lokaci akan tura min saƙo ta Instagram ina mayarwa amma dai WhatsApp kam shi ne kai tsaye zan ce ina tura saƙo da shi.

Chop! Wannan kun zo kun kawo kukagidan mutuwa ta, ni kau nake addu'a. Ai ba ma wa ba ma wa kullum ba bayan kowane sa'a, kusan bayan kowane sa'a ko kuma an ce bayan salloli biyar ɗin nan kai da kuma kowane sa'a tun da ayi akwai tasbiha azikaru su salatin annabi, su istigfari, su hailala da karanta irin su suratul Ikhlas, Kulhuwa da yawa irin su gasu nan dai. Da karanta wasu ayoyin Alqur'ani da kuma wani sura bayan kowane sallah akwai wannan. Yanzu misali da farko in na tashi da asuba to abu na farko zanyi alwalla. To ka ga sallah ma yi addu'a ne ko? Musamman ku yanzu yanda zan gaya muku za kuce sallah duk prayer ne kawai za a ce mishi addu'a ne. To shine abu na farko da musulmi yake wayangari da shi. In ya farka zai yi sallah. A cikin sallan nan zai karanta surori. A raka, an farko zai karanta suratul Fatiha da wani sura na Qur'ani. Sannan in yayi sujada, in yayi ruku'u akwai wani tasbihin da zai yi shi ma addu'a ne. In ya ɗago akwai abun da zai faɗa shi ma addu'a ne. Sannan ya ƙara kabbara ya je yayi sujada akwai addu'ar da zai yi a sujada. In ya ɗago daga sujada zai yi addu'a. In ya ƙara komawa zai ƙara yin addu'a. Haka dai. Haka haka a raka'oyin. Tunda na sallah asuba ne na yi misali da shi da ka raka, a biyu har a ƙarshe in ya zo sallama, nan ma shi ma wani nau'i ne na addu'a. Tunda kana gaida annabi ne, kana gaida Allah. Eh, to wannan ke nan. To bayan wannan kuma in ka idar da sallan, wato akwai addu'o'i musamman shi na asuba shi ne mafi addu'o'i da yawa. Kana idar da sallah in ka yi tasbihar Zahra sai ka karanta Fatiha, sai ka karanta ayatul kursiyu, sai ka karanta wasu ayoyi daga cikin Ale Imran su shaidan law annahu lailaha illallahu har zuwa ƙarshe. Bayan ka yi wannan akwai wani salatin annabi da ake yi guda goma wani na musamman. To bayan ka yi wannan akwai addu'o'i na kamun ƙafa da annabi da ahlul baiti irin sura ditubillahi rabban. Kana jaddada imaninka da kuma wani wanda ake fara da Allahumma anta salamu min kas salamu alayke qulu salam. Ka gaida Allah, ka gaida wa in nan bayan Allah sannan ka yi kamun ƙafa da su. Eh, to sallar asuba ke nan. Sannan bayan nan akwai wasu azikaru da ake yi ƙafa ɗari ɗari. Ana farawa da eh lailaha illallah wal malikul haqqul mubin ɗari sai Sallallahu Ala Muhammadin wa ale Muhammadin ɗari sai, sai subhanallah wal hamdulillahi wa lailaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim ɗari sai suratul Ikhlas Kulhuwallahu shima ɗari sai istigfari ɗari mai sigar astagfirullah wa atubu ilai. Haka dai sai kuma a-astajiru billahi minan nar wa as'aluhu jannah shima ɗari sai as'alullahi hurral in ɗari sai mashallah wa qana wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim shima ɗari. To bayan haka fa akwai sannan kuma akwai addu'ar da ake cewa addu'a wussabah na amiral muminin. Wani addu'a ne mai tsayi shima da ake yi. To bayan ka yi wannan sai in ka gama duka wannan to sai kuma hailala. Hailala aƙalla ɗari da sittin da shida sai istigfari aƙalla goma sai salati aƙalla goma sai fatiha uku aƙalla uku. Ka ɗaura yake nan. To ana nan ana nan rana tayi lokacin da zawali yayi irin sha biyu da arba'in to azahar tayi. Ka ga za ka yi sallan azahar addu'a ke nan prayer. Shima za ka yi raka shi raka'a huɗu ne kamar yadda na yi muku misali da asuba. In kun tuna na ce za ka karanta fatiha da sura sai ka yi ruku'u ka karanta wani tasbih, ka tazo ka yi wani tasbih, ka je sujada ka yi tasbih, ka ɗago ka yi tasbih, ka sake komawa haka dai har zuwa sallama. To shima in ka idar in ka yi tasbihar Zahra za ka yi kuma a wani addu'a musamman shi addu'a ne na da aikin shi bayan sallar azahar na Imam Zainul Abidin Alaihi Salam. To kafin wannan dama bayan ka yi wannan addu'ar sai kuma ka karanta fatiha da ayatul kursiyu da wannan ayoyi na cikin Ale Imran nan. In ka gama sai kuma ka karanta Kulhuwa.

Toh, har yanzu dai a matsayina na musulmi mabi mashaban Ahlul Bayti, lallai muna da iliminmuka wanda suke nuna fifikon wasu ranaku akan wasu ranaku. Eh, akwai dalilai kuma da dama da ya sa hakan ya zamana akwai wannan fifikon. Wasu kai tsaye daga Kur'ani, masu asalin tafsirin Kur'ani, Annabi ke nan da Ahlul Bayti suke bada labarin wasu abubuwan daga cikin Kur'ani suka zo, wasu kuma a maganganun azantukan Annabi ne da Ahlul Bayti muke jin labarin kyau ko rashin kyau ranaku na cikin mako. Akwai abubuwa da yawa da suke faruwa a dalilin kasancewar ranan mako. Yanzu misali, akwai wasu ranaku da ake cewa ana ce musu sa'idai da Larabci. Sa'id mai kyau ke nan. Toh, akwai su a cikin mako. Akwai nahisai munana ke nan. Akwai kuma mutawasit tsaka-tsakiya. Toh sa'idai dai sun haɗa da ranar Litinin da ranan Alhamis da ranan Juma'a. A wayanan ranaku akwai abubuwa na ban mamaki na duniyan ilimin taurari yake faruwa a cikinsu. Saboda haka ko wani rana akwai tauraro wanda da Ingilishi planet za a ce. Akwai tauraro da yake shadafii a wannan rana din. Wanda wannan rana rana wannan tauraron ne. Yanzu misali ranar Litinin. Kaga da Ingilishi ma ana cewa Monday. Toh a'i asali an samo ne daga sharafin da wata yake yi. Moon day asali moon ne. Wannan ranan na moon tauraro wato tauraron moon tauraron wata. Shi ne yake shadafi a wannan rana ranar Litinin. Shi kaɗai ne kuma. Toh ranar Litinin tauraron shi shine wata kuma wata sa'idi ne. Toh a wannan rana ana yin abubuwa masu kyau wanda ake neman nasara a cikinsu kuma In Shaa Allah za a samu za a samu nasara din. Eh ranan wata ke nan. To shi rana ne mai kyau sa'idi. Amma ranan Talata shine hisir rana ne mummunar rana ne kuma a ranan tauraron da yake sharafi shi ne muriha. Shi ne da Ingilishi Mars. Toh wannan rana rana ne wanda shi kuma an abun da ya shafi yaƙi da faɗa da meye meye. A wannan rana in mutum ya ɗauka zai yi nasara ko faɗa da magauta ko me irin dai wayanna abubuwa. To shi gaskiya ne hisir rana ne. Sai Laraba. Shi kuma Laraba tsaka-tsakiya ne shi kuma sunan sunan tauraron da yake sharafi a cikinsa Uɗaridu. Eh Uɗarid shi ne Venus da Turanci. Toh shi Venus yana wato sharafi ne a rana watau yana sharafi ne a ranaku biyu a burjai biyu tunda akwai burjai ma zodiac. Toh na manta ban ce shi kuma muriha shi ma yana sharafi ne a rana biyu ba a burjai biyu kai da wannan Himlu da Akrabu yana sharafi a cikinsu. Shi ne tauraronsu. To shi kuma Venus Uɗarid shi kuma yana sharadi ne a cikin ranan Talata kuma ranan Laraba kai sorry kuma yana sharafi akan burjin wato eh Vago da kuma Gemini. Sunansu da Larabci ne ya ɗan kwanta min. Yauwa sunbulatu shi ne Vago da kuma ah wannan na manta sunan Gemini da Larabci. Toh su toh wayannan toh shi wannan ranan tsaka-tsakiya ne gaskiya. Sannan rana Alhamis kuma ranan mush Mushtari ranan abun nan ke nan. Ah tauraron da yafi kowanne girma bayan rana shi ne wannan ah.

Tabb, I believe kuna so kuce ina cin salad ne, don salati kuka sa. Salati kuma wani abu ne daban. Amma zan ɗauka a matsayin salad, tunda kun ce ci kuma kuka sa salad. I believe salad kuke so kuce sai kuka sa salati. Da salak za ku sa haka ake ce mishi da Hausa, salad Tabb, ai kuwa kun ga abu mamaki, rabona da na ci salad, wato an ɗauki kwanaki watanni in ba ma shekaru ba rabona da na ci gaskiya. Saboda shi salad in ba kai ne za ka tsaftace shi da kanka ba, akwai fargaban ƙwayoyin cuta suna kanshi. Wanda kuma idan wuraren saya za ka saya gaskiya ba su cika tsaftace shi ba. To ina tsoron kada na je na ci wani, eh cuta a ciki. Saboda haka ina taka tsantsan gaskiya. Amma rabona da na ci salad kam, tabb wallahi ba zan iya cewa ga ranan ba. Gwara-gwara dai kabeji, shi akwai lokacin da na ci shi ba da jimawa ba. Shi ma bani na ce a saka min ba aka saka min. Amma salad kam in ban da, kai wallahi na manta ko yaushe da rabona da cin salad ba. An kwana biyu sosai. Kuma bawai ba na son shi ba ne? Ah, shi ɗawainiyar da za a yi mishi ne shine problem ɗin, shine matsalar. Kana buƙatar ka wanke shi da kyau, ka jiƙa shi ka yi tukuna duk wani datti ya fita, sannan ka jiƙa shi da magani da sauransu. To kaga duk wannan ɗawainiyar ne shine matsalar. Saboda shi salad matsalar da ake samu shi ne ba a dafa shi. Kuma ka ga shi a ƙasa kawai yake fitowa. Duk wani abu zai hau kanshi. Na ƙwari ne? A'a, na wasu ƙwayoyin cututtuka ne da sauransu. To in ka zo ci, dole sai ka tsaftace shi sosai. To wannan tsaftacewar ni nake ganin aiki ne a wajena. Kuma dai daga dukkan alamu, mai alama ban damu da shi ba. Amma yanzu da kuka min wannan salatin, eh wannan tambayan kun tuno min da shi. Kuma yana ganin ma zan fara neman shi. To lokali dai yanda na san ana wanke shi, ana jika shi a sami shi gishiri. To ina ji gishirin yana kashe ƙwayoyin cutar ne kenan ko ya ne? Amma dai babu abun da ya fita ya kama mutum ya samu irin Milton ɗinnan. Ka jiƙa shi a cikin Milton, ka ɗaura yau wato wannan ka san duk wani abu ya mutu, ba ka da matsala. Amma a yanzu yanda ake yin shi nan, kai gaskiya ina tsoron cin shi. Amma ba wai ba na son shi ba ne? Saboda ni ai ɗan ganye ne, ina son ganyeyyaki sosai. Su alayyahu, su kabeji nema ban damu da shi ba gaskiya. Kuma shi ba layi na ba ne dama. Amma salad, eh alayyahu, eh wannan, me suna ɗayan ne ma? Yakuwa, zogale, duk wannan nawa ne ina son su sosai. Wanda na jima ma ban ci ba sune guda biyu da karkashi da lalo. Na jima ban ci wannan miyan ba, ina sha'awansu. Eh, karkashi da lalo tabbas na kwana biyu sosai ban ci su ba. To ban san ma inda zan je na same su ba. Yawancin inda suke girka abinci, in na je kawai suna ce min akwai miyan ƙuɓewa ne da kuka da ganye shi kenan. Ganye kuma na yakuwa. Ba na, aw na alayyahu. Ba na yakowa ba, ba na abun nan ba, zogale ba. Ba na lalon ba. To ban san, ka shi ya sa dai kawai wato abun da ya fi mutum ya samu mai dafa mishi abinci ya dinga gaya mishi abun da yake so a dafa. Aje kasuwa a siyo, a sarrafa maka kawai shi ne ya fi. To in na samu mai dafa abinci zan ci ta bakin shi in ji yaya yake ganin za a sarrafa shi salad. Ta yaya za a wanke shi, ya zama na, ya, ya tsaftatu. Ta yanda za ka ci ba zai cutar da kai ba. To wannan shi ne zai ƙarfafa min gwiwa wajen, ah cin salad. Da kuma wannan abu ma gaba ɗaya tambayan da kuka min ma ya sa na fara tunanin samu wanda zai dinga dafa min abinci. Eh, in aka samu sai in ji ta bakin shi in ji ta yaya ne yake ganin za a dinga wanke salad ɗin kafin a ci. Eh, tunda ka ga fankan riga ka ci ka haɗe koma mene a jikin shi. Saboda haka Allah ya kiyaye cikin ka zai zama, eh gidan ajiye cututtuka na jikin shi salad ɗin. Allah ya tsare. To wannan kenan. Eh.

Eh! Da yake gaskiya, ni ɗin inayin abubuwa da dama a rana. Daga lokacin da na tashi zuwa lokacin da zan yi sallah da asuba. Haka haka ne. To ranar yana da tsayi kuma kusan kowane awa akwai abun da zanyi. In ka ce awowin da nake bacci, ko naɗan tashi ina ɗan dafa shayi ko wani abu. To abun da zai biyo bayan nan fa tsari ne wanda kullum kawai ina kanshi ina bi saboda discipline. Eh in mutum ya zama na ya zama sakaka ba shi da ƙa'idoji, ba shi da tsari to haka rayuwar shi ma za ta zama sakaka. Ba direction ba, ba ka san inda ka dosa ba. To in kuma har kana so ka zama mai tsari, mai discipline to sai ka zama na mai ɗaukan lokacin ka da muhimmanci. Ya zama na zaka rarraba, zaka shisshirya awowin da kake da su a rana. Ta yan da kowane awa akwai aikin da zakayi mai muhimmanci. Tun da ka ga rayuwar nan ba dindindin ba ce kuma babu abun da muke rasa wa da sauri kamar lokaci. Saboda shi lokaci ba ruwan shi da yanayi, ba ruwan shi da ko jin daɗi ko jin baɗin ciki ko talauci ko ruwa ko zafi ko iska. Shi dai ko da yaushe tafiya yake. Ba wanda ya isa ya tsayar da shi. Wannan yana daga cikin mu, uji zozin lokaci kenan. Shi ba ruwan shi kowane hali kawai zai ci gaba da tafiya. To in ka gane haka sai ka gane to fa kai ne zaka tsara wa kanka abubuwa ta yan da zaka tafi da yan da lokacin yake tafiya. Domin in ba ka yi haka ba to gaskiya zaka tashi a ranar gobe a cikin masu nadama. Ranar gobe kuwa shine ranar barzakh a matakin farko kafin a je lahira kuma. To a barzakh za ka yi ta da ka sani, da ka tsara lokacin ka kaza, da ka yi kaza, da ka yi kaza. So duk mai hankali yana sanya tunatarwa don ayyuka. To daɗin ta kuma shi ƙwaƙwalwa da yake yana da an yi shi yana da sabo. In ka tsara wannan lokaci na tunatarwa a kan ayyukanna ka, da zaka sanya don tunatarwa da ayyuka. To in kana yayi yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe har ƙwaƙwalwanka ma za ta ɗauki wannan tsarin sai ya zama nama ba sai ka sa tunatarwan ba. To amma dai dai yake shi ɗan adam ajizi ne. Wani lokaci zai iya mantuwa. To shi ya sa duk da hakan nake sa tunatarwan. Yan da ko da, ah, na manta to wannan tunatarwan zai tunatar da ni kamar alarm ko wane abu. Ka ga lokacin sallah ma da asuba shi nake sakawa. Yake tunatar da ni na alarm. Ƙarfe biyar yanzu da wuraren arba'in da uku haka alarm ɗin yake bugawa sai ya tashe ni. To a wannan lokacin abu na farko da zanyi shine sallah. To in nayi sallah zan ɗayi tasbiha zahara, sai fatiha da ayatu kursiyu da irin wa'inan sai, sai nayi wannan. To in nayi wannan, asana rana yana tafiya ina ƙara wato sessaita abubuwan. Bayan nan zanyi bayan nan zanyi, ah, bayan nan na kwanta ina ɗan ƙara sassaunan askaru a kwance to zan ƙara kwanciya. Saboda bana samun damar bacci yadda ya kamata. In na kwanta zuwa tara da rabi tsanani wani lokaci inji ka na nauyi ne ɗan ɗaya nake kaiwa goma ko goma da rabi. To amma dai tara da rabi in na tashi nan, na tashi to sai in ɗaura shayi. In na ɗaura shayi, in na dawo ɗaki zan goge bakina, zan sha ruwa sannan kuma na yi karatun kur'ani. Na karanta suratul Yasin. In na karanta kafin nan ganye, kafin nan shayi ya sauka sai in je in ɗauko shayi sai in fara sha. To a daidai lokacin da nake shan shayin kuma akwai littafin da nake karantawa. Kaga daga wuraren goma kenan zuwa goma da rabi zan fara karantawa na littafin har, har zuwa kusan azahar. To in azahar yayi kaga to shine dai haka de abubuwan suke. So gaskiya ina amfani da tunatarwa sosai ma kuwa ina tuna amfani da tunatarwa don ayyuka. Kuma ka ga akwai lokacin da nake ɗaga nauyi ma. Shi ma wannan, shi kan wannan bana manta wa. Shi sai dai yanayi lokacin da exact lokacin da zai iya ɗan chanzawa. Amma na san shi da yake kullum sai nayi kamar cin abinci ne ko sallah. To ina ban cika damuwa da shi na saka tunatarwa a kan shi ba. Saboda dole kawai zanyi. Maganar lokaci ne da lokacin na cin abinci na ƙarshe.

To, wannan zai runga tuna min da magabatan mu. Na tuna da babanmu da kuma mutanen da dai wanda su ka gabata. Ainihin ba sa wasa da juna biyu sai wasu daga cikin ɗan uwana. Akwai wani yayana shi kam har yau na san yana jin rediyo. So, mu da yake mun zo a zamanin da, eh to a baya dai na kan ji gaskiya a can baya na kan ji. Amma yanzu da yake mun zo zamanin social media ga kuma, eh, live da ake yi na abun nan. Ah, irin gidajen su BBC da za ka ga ana ɗaukan mutum yana magana su Voice of America da Deutsche Welle da sauran su. To yanzu wayannan gaskiya sun sa ma mutum bai cika damuwa ma da jin rediyo ba. Amma lallai ina tuna wani lokaci 2010 zuwa 11 ina jin rediyo a wannan lokacin lallai. Kuma a lokacin a inda na samu kaina kusan ba yanda zanyi na samu labarai idan ba ta hakan ba dan lokacin ma bani da smartphone. Wayan da na ke da shi mai irin, eh, abun nan ɗin nan ne. Mai keypad ɗin nan ne ana daddanawa. Duk da dai a lokacin ma, ah, yana ɗan tsaka-tsakiya ba can baya ba ne amma kuma ba gaba ba ne definitely. So, yana tsaka-tsakiya. To da shi, to ba a lokacin ma bana, bana ma da alaƙa da irin su Facebook da waye-waye. So, shi rediyon ne na ke ji a lokacin. That was around 2010, 2011. A wannan lokacin ne. Amma yanzu kan gaskiya duk wanda jin news, duk wanda jin labarai na ya dawo asalin a kan, ah, social media ne. Irin su Facebook, su Instagram, su WhatsApp da sauran su. Duk da dai WhatsApp na fi amfani da shi ne wajen saƙo. In yi min saƙo, in yi saƙo a min saƙo, in tura a turo min. Amma shi Facebook da yake na ɗauke shi kamar library ne. Ina ganin labarai, ina jin duk wasu abubuwa dai da za ka ji ta gidan rediyo. To shi a irin su Facebook za ka gan shi ne ma a bidiyo. Ba ma kawai za ka ji bane audio kawai, a'a. Za ka gan shi a bidiyo. To ka gan shi wannan ya ma fi sauraron rediyo saboda ga ji ga gani. Wancan kuma ji ne kawai. To wannan yana daga cikin abun da zamaninmu ya zo da shi. Wannan mu'ujiza ne na Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam da kuma jikan shi mai sunan shi Imam Mahdi Alaihis Salam. Wannan mu'ujiza ne na Annabi ƙarara. Saboda a da fa kafin labari ya isa sai anyi ta buga jaridu anyi ta buga jaridu, kuma nan ma akwai adadin jaridun da za'a iya bugawa, a rana din so ana na ana nan dai har ya zamana an zo da rediyo. Sannan ana na ana nan zamani yana ta tafiya yana ta tafiya aka zo da intanet. Intanet kawai ya zamana kamar jarida ne ya dawo kan iska kawai ya dawo kan yanar gizo. A kan shi za ka samu duk abubuwan da kake bukata. Ina tuna tun kafin ma 2010, tun 2006, 7 lokacin mutum ya kan je, ah, cafe ya ringa browsing yana ganin abubuwa, ya ɗauko da sauran su. Tun da lokacin mutum ba shi da kwamfuta, ba shi da internet access. So dole mutum yana zuwa cafe ne. So a irin su Yahoo, musamman ma Yahoo lokacin ya fi sharafi. iNa ganin abubuwa a Yahoo. Eh, to ana na ana nan Google ya zo ya bayyana. Google kawai sai ya zo ya bishe hasken Yahoo kawai. Ya zamana kawai an dawo jin Google ne. Yahoo ya zama tsohon yayi. Yanzu ni Yahoo ma in banda email da nake da shi ba abun da yake na ɗaya da su. Bana ganin bayani ta wajensu, bana ganin videos bana komai Email dina ne kawai da nake da shi. Eh shine amma Yahoo shi ma yanzu yana nema yin zama tsohon yayi a wajena lallai kuwa. So gaskiya a yanzu kam, gaskiya a yanzu kam bana jin rediyo. Kuma ban ga lokacin da zan dawo ji ba. Sai dai idan misali na samu kaina a wani wajen da babu internet connection to kaga nan dole zan yi amfani da rediyo na kamo gidan rediyo. Tun da dole mutum ya dinga jin abun da yake faruwa a duniya kusa da shi da nesa da shi duka. Eh.

Gaskiya dai ni kan tun ina yaro, gaskiya yaji ban damu da shi ba zuwa ma bana so. Bana son yaji gaskiya a da dai kam sosai, especially da nake yaro. Ina, ina tuna wata tana tsokana na da "yaji, yaji." Wai akawai wani ranan da aka yi abinci, na dinga complain ina cewa "yaji, yaji." Shine ta riƙe har tana tsokana na. Eh, gaskiya yaji ban damu da shi ba. Don ni da zai zama nama in da misali za a ce an ɗauki yaji a duniya to don ku gane yanda bai dame ni ba bazan damu ba. Misali an ce mu da aɗauke yaji da kada a ɗauke, me kake so in ce? Baruwan duk yanda kuka yi dai dai ne. To ka ga lallai wannan yana nuna eh lallai ni kam fa intani ne, yaji ma zai daina zuwa duniya to bani da complain a kai. Ai akwai wani rana bazan taɓa manta ba. Ina yaro a Kano, ranan an yi wani abinci mai yaji. Da na ci na ji yajin nan to sai na ɗauko coke. Coke ɗin kuma zafi ne bashi da sanyi kwata kwata. Yama fi tangaran zafi zafi. Kawai malam da na sha coke dinnan wayyo! Aye da suka haɗu a harshe na kai! Bazan taɓa manta wannan abun ba. Wannan abu yafi shekara ashirin da wani abu amma kun ga na gagara manta shi. Sai harshe na ya zama na yanda kasan an kunna wuta kai! Bazan taɓa manta abun nan ba. To haka dai nai taji ka ka dawo ina tafiya nai nan kaman na yi ihu. Na manta ko na yi ihu ko ban yi ba. Amma dai na ta je ka ka dawo na zauna na tashi na je nan na dawo. Haka dai har abun dai a hankali a hankali ya fara sauka a hankali a hankali. Har na fara dawowa hayyaci na. To wannan kenan. Amma da yake da nake girma kuma rashin damuwa da yajin sai dan ragu kaɗan. Dan yanzu misali kwanaki tun da shi ɗan adam yana son gwada sabbin abubuwa ne. Yanzu kwanaki na je yin markaɗe har yaji aka sa min. Da na zo na yi miyan yaji amma dai na ji daɗin shi kam. Ban ɗauka zan, bazan yi complain ba. So shi yaji na kula, as kana ɗan amfani da shi yau da gobe, yau da gobe. Za ka fara sabawa da shi har ka fara jin daɗin shi. Don ranan da na yi aka yi markaɗe nayi wannan miyan ban ji ya dame ni ba. Na ma kaman daɗin shi daɗin shi na ji. To dama abun da nake iya cewa maimakon yaji wanda shi ma yana da zafi kaman yaji, tafarnuwa. Abun da yake tafarnuwa ina cin tafarnuwa ɗan yene. Da zaran na bare shi kawai kai saye zan je fa a baki ba sai an dafa ba. To akwai wainda muke dasu a nan. Akwai mai yaji wanda yajin shi in ka tauna harshen ka shi ma wayyo kaman wuta. To akwai wannan. To sai ya zama na tun da na gane okay in dai haka zan dinga ci zai azabtar da ni. Sai na dawo tun da dama ina dafa shayi green tea. Green tea mai ƙarfi. Na farko ina juya duka kwalin a cikin kuma ruwan da bai kai rabin rabin lita ba ko kuma tsanani rabin rabin lita. To shayin yana yin ƙarfi sosai. To idan na tauna tafarnuwa sai in kurɓi shayin. Idan na kurɓi shayin sai ya dan ne wannan yajin sai ya zama na yajin da zan ji bazai wuce na daƙiƙa biyu uku ba haka. Ana nan ana na in akayi daƙiƙa biyar shi ƙenan ma na daina ji. Ina dai kurɓan shayin yana hawa kan harshen sai, sai yadan ne zafin yajin tafarnuwan. To ka gani? To haka na dinga yi. Amma da kafin na gano ai da wahala na gano akwai ranan da na ci tafarnuwa mai zafi. Ido na yayi ja sai maza-maza na rikice na ce bari in sha abun da yafi kusa da ni shayi kenan. To da na sha shayin nan a take yan daƙiƙa bai wuce biyu uku sai abun ya sauka ba. Hudu tsanani sai zafin ya sauka. To amma yanzu ban san ko dan mutum ya girma ba ne. Ina gani yanzu ƙin yajin na wa dai bai kai kaman da ba. Tun da yanzu har zan je a markaɗe asa min shi ban yi complain ba. Ka ga ai na ɗan fara sabawa da shi ƙyanan. Amma da kam kai! Dada za a tambaye ni a yi yaji ko kada a yi. Zan ce duk yanda aka yi dai dai ne. Da a yi da kada a yi duk dai ne ni a wajena. To ka ga wannan yana nuna lallai ban damu da yaji ba. Amma ka ga mata musamman a gidan lokacin mu amma ta gidan irin yajin da take ci har likita ma ya hana ta ci saboda ƙirjin ta da sauransu. Amma ina kwanaki ma wancan tun a wancan lokacin fa to kwanaki da na je gidan kaman shekara biyu baya da na je sai take ce min har yanzu tana cin yaji na ce har yanzu? Sosai kuwa kuma ba abun.

To dai Allah ne dai kawai ya tsare ya zamana da ba zan zama macen goro ba. Saboda ni na tashi a yanayin da mama na da baba na duk masoya goro ne suna cin goro. Yanzu nan za ka ga su jefa goro a bakin su, kurmus, kurmus, kurmus suna tauna wa. To lokacin da ni na kallan abun dai haka to. Ina gani to wannan daɗin me suke ji? To tun a lokacin ni bazan ma iya tuna wannan lokacin ba. Na taɓa sau nawa ina gani adadin da na karɓa na jaraba kaɗan ne. Bazai wuce sau ɗaya ko biyu ba duk wannan jima'an da ni da su. Saboda abun da yake faruwa in na ga inda suke tauna suna ci sai in ɗauka wani. Daɗi ne da shi yana da zaƙi da sauran su. To amma in na tauna sai inji ɗaci ɗaci, bauri bauri. Ince to wannan abun da suke ji kuma wannan ke nan suke tauna wannan. To miye daɗin shi? To sai daga bayane dai da na gane. Sai daga baya bayan na girma na gani na ce okay. Da yake shima goro akwai caffeine akwai nicotine a ciki. So yana da it is addictive. So koda ba sa jin daɗin shi sabanin ci da suke da ciɗin shi. Ya bi jikin su. Jikin su yayi developing. Ah abun nan. Eh me ake cewa receptors na wanda suke jin daɗin wannan cin goron da yake. So a lokacin dai ban damu da tauna ba to. Amma bayan na girma akwai lokacin da in mutum yana ci. Inda na ga mutum yana cin goro kuma zan iya irin wanda zan iya tambayan shi ne. To ina ce wa ya bani na tauna. To a wannan lokutan ina tauna. Tabbas. So in na tauna gashi dai ina jin bauri baurin ɗaci ɗacin dai duk da haka dai zan ci. Da yake ni ma ni kuma shayi nake sha green tea. To wannan shayin yana da bauri wani lokaci ma depending on yanda ka sa suga za ka ji shi da ɗaci ɗaci ma. So sai ya zama na ni baurin ko ɗacin ba zai dameni ba. Don shayin da nake shan kusanya ma shi baurin ne. Eh. To akwai lokaci kuma da zuwa kasuwa ya kama ni. Irin kasuwar ƙauye ɗinnan. To a wannan lokacin ah bazan samu. Saboda kamar yanda na gaya muku shi caffeine in ya bi jikin mutum in babu shi za ka ɗan samu matsala. To na jima da sani cewa in dai ban sha shayin nan ba na fara activities. To kai na zai min ciwo. So lokacin ya a kai mantawa nayi ne ko ya ne. Na tafi bamu sha shayi ba wani lokaci. Yawanci dai kafin mu tafi muna shan shayin. Amma akwai lokacin da kafin mu tafi ban sha shayi ba. In muka je kasuwan kai na ya dinga ciwo. To abun da yake faruwa da na gane haka. Da ma ranan kasuwa ne masu goro za su yi ta yawa sai na ce wa wanda zamu tafi na ce karka damu ko da bamu sha shayi ba. In muka je kasuwan tun da ranan kasuwa ne akwai goro. Za mu samu goro. Abun da shayin yake da shi goron yana da shi har fiye ma. Ko da yake shayin shi ma an ce akwai wani wanda ya ce min shayin ma yana da ɗan nicotine a ciki. To ka gake nan abun da shayin yake da shi goron yana da shi. Na ɗauka ma caffeine ɗin ne kaɗai. So sai ya zama na a wannan lokacin sai mu sayi goro. Mu tauna shi kurmus, kurmus, kurmus. To in sha Allahu muka ci goron nan. To fa babu batun ciwon kai. Sai ya tabbata zai iya replacing shayi. To abun da ya dinga faruwa ke nan. Sai ya zama na amma dai yanda mutum ya saba da shayin nema. Zai wuya ne mutum ya tafi bai sha shayin ba. Ka gane ai. So ah zai wuya na tafi ban sha shayi ba. To amma dai duk da haka in ma na sha shayin dai muka zo kasuwan. To ai nihin still ina sayan goro saboda da yake za mu ɗan yi ta yawa a cikin rana haka. So lallai ciwon kai zai iya zuwa. So in zai zo mun sayi goro muna ci kurmus, kurmus, kurmus. Sai ya bamu kariya daga ciwon kai da kuma mutuwan jiki. Tun da akwai caffeine a ciki zai wartsakar da kai. So gaskiya ina iya tauna goro sosai ma ina tauna goro. A'a ba sosai ba bazan ce sosai ba. Tun da sai ranan kasuwa kuma yanzu da yaushe rabo da inje kasuwa ma an ɗan kwana biyu. Eh wannan ke nan. Amma yanda zan ga yana cin goro. To lallai indai irin wanda zan iya tambaya ne zan ce mishi ya ɗan gutsarani. Ya ɗan bani in tauna ni ma. To wannan ke nan. Kuma da ya kamata ne ace tun ina yaro kawai zai zama na fara cin goro.

Lallai fa wannan shine ankawo kuka gidan da mutuwa. Tabbas ni ina da babban taste. Aa ina da ɗanɗano babba akan abin da ya shafi kayan tufafi. Eh, babu wanda bana sakawa saboda babu wanda ban laƙanci yanda zan sa shi yayi kyau ba. Kama daga kaftani, babbar riga, namu na nan traditional da kuma na can yankin yammacin duniya. Su jeans da su shirt da t-shirts, long sleeve t-shirts, short sleeve t-shirts da dai irin waɗannan. Da chinos da waye waye. To duk ina da ɗanɗano babba high taste a kansu. Haka in ka zo ɓangaren takalma ma, shi ma ba irin wanda musamman na sau ciki. Sau cikin kuma musamman irin me kama da military style ɗinnan, me high ankles. To a nan dai a tufafin mu nan nan, ah kaftani nake sawa har yanzu ban ɗinka riga mai babbar riga ba. Rabo na da sa riga mai babbar riga tun ina primary school. Bazan taba manta ba wani rana zamu je idi da babanmu, ni da shi a gaba. Irin Land Cruiser na da, din nan wanda gabanta akwai ƙaramin siddin zama da babba. To na zauna a nan. Haka muka je. To wannan, to wannan lokacin fa shekaruna fa ba su wuce sha biyu ba ina gani. To yanzu a cikin shekaru na aka cire shabiyu kaga saura ashirin da uku. So kenan ana maganan Rabo na da sa babbar riga shekara ashirin da uku. To amma yanzu da yake kamar yanda na ce ina da ɗanɗano mai kyau na kaya. Ina ganin wasu manyan aiki da akeyi wa babbar riga masu kyau, masu ban sha'awa. To gaskiya wannan yasa sunsa ni nayi sha'awan wato ɗinka babbar riga. Kuma in sha Allahu ba da jimawa ba zan fara ɗinkawa. Kawai dai shi matsalar babbar riga'a ya kamata shi in ka sa shi ko dai kana cikin wani gida kokana cikin mota. In za ka yi tafiya a ƙafa, za ka ɗan takura don kaya ne. Eh. Amma kaftani kaga ayi dogon riga da ayi mishi aiki wannan kam ina da su sosai. Ina saka wannan sosai. Kawai ma abun da yake ɗan rage min saka shi mu da yake nan muna da zafi a nan. To kuma ka ga kayan baya gama haɗuwa in ka sa ba ka sa hula ba. To idan na sa na sa hula zan yi ta zufa a goshina. Sai na tacire hulan ina gogewa ina. To sai wannan abun ya kashe mun gwuiwa ya zamana ina haƙura ma da sa kaftani ɗin. Sai, sai lokacin sanyi sanyi. Amma in ba da sanyi ba ranar Juma'a kaɗai nake sakawa innai. Juma'a sai in cire in cigaba da sa jeans da sauran su. Eh. To wannan ke nan. To haka in ka zo ɓangaren western tufafi to nan ma ba abanni a baya ba. Ina son irin jeans wanda kamannin su irin naa sweat pants ne ma'ana ta sama ya buɗe ta ƙasa ya tsuke. Haka nake son jeans. Eeh. Saboda in dai ya tsuke to a nan ne in ka sa takalmi takalmin zai fito. Amma in ya zamana ƙasan ma buɗe yake to zaizo, ya rufe takalmin. Ka gani? So tapered jeans ake ce mishi. Ta sama normal. Daga cinya, daga kugu zuwa cinya yana buɗe zuwa, zuwa abun nan. Daga cin, daga kugu zuwa cinya daga kugu zuwa cinya yana buɗe. Haka kuma, eh daga kugu zuwa cinya zuwa gwuiwa yana buɗe. To daga gwuiwa yayi ƙasa kuma yana fara tsukewa. Eeh. Har zuwa can ankle ɗinka. Eeh. To shi ne. Daga nan in ka saka sai rig, sai ka ga in ka sa takalmi ko timberland. Ko irin boots ɗinnan za ka ga dai dai wajen ƙasan ƙafan ya, ya tattare ya, sai ya zamana takalmin da ka saka zai bayyana. Sai ka ga abun yayi kyau gwanin sha'awa. Eee. To wannan ke nan. Amma dai yanzu babbar riga, ah zan abun nan.